Na gode da wannan ɗan tambayan da aka mun mene ne kayan ciye-ciye da ka fi so. To kayan ciye-ciye da na fi so ina son abarba, gwanda, lemu, ayaba. Ina son irin nan kayan ciye-ciye suna burge ni sosai sosai.

Na gode da wannan tambaya. Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a, saboda ita ne kowace ranar da kowa yake farin cikin ganin ya sameta a mutanenmu na musulmai.